A gidan mu muna da zumunci sosai. Muna aiki da ƙungiyar gidan mu sosai. A gidan mu ai ba muna hadu da juna sai kuga muka yi aiki mai kyau ma a wurin mu kenan ko. To kowa ana ba kowa aiki. Ba za a ce wannan na aiki yi, wancan baya aiki ba. Kowa na da aikin shi da zai yi, aikin sa da zai yi. To kamar yau ma ni nayi shara, kanuwa ta ta yi wanke wanke, wata kuma ta goga ƙasa. To haka ne muna aiki a ƙungiyar mu, a ƙungiyar mu.

Abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine idan muka samu kasuwa mai kyau. Idan muka samu kasuwa mai kyau muna samu ƙwarin gwiwan mu saboda ogan mu zai ji ɗadi kuma zai bamu kuɗi mai kyau ma bama kaɗan. Kuɗi mai kyau zai bamu kuma zai iya ce mu fita zai iya bamu rana mu zauna a gida kan muzo wurin aiki. To irin abun da yake bani, yake bamu ƙwarin gwiwa a wurin aiki kenan.

Irin biki dana fi so shine bikin aure. Saboda a bikin aure za ku ci abinci sosai, za ku yi rawa sosai kuma za ku ga mutane da ya dade da ba ku gan su ba. To ni ina son bikin aure sosai. Ina son zuwa bikin aure kuma ina son zu bikin haihuwan yara. Irin bikin da nake so kenan saboda za ka yi ta cin abinci ka gaji, irin abincin kala kala. Za ku gan shinkafa, za ku gan wake, za ku kuma gan lemo su. Abarba, zaku kuma gan su. Tuwo da kala kalan miya.

Eh ina iya kunna wuta, in wutar itace ne, idan wutar sola ne, idan wutar da aka kawo masu wuta dinnan idan sune ina iya kunna ko wane irin wuta ko wutar waya tace ina iya kunna ko wane irin wuta. Kamar yau ma na kunna wutar itace sai muka yi abinci. Don yau ranar lahadi ne kuma ranan lahadi muna dafa abinci da safe, kamin mu je wurin bautan Allah mu dawo sai kowa ya ci abincinsa.

Na fi kuzari da yamma, gaskiyar kenan na fi kuzari da yamma. Da yamma ne ace mutum ya dawo daga aiki sai ka samu lokaci ka yi abin da za ka yi. Bai kamata a ce ma wai da safe ne ma mutum yana yin kuzarin shi ba, ni dai na san na fi kuzari da yamma. To kuma akwai wasu da suna yin kuzari da safe. Amma ni na fi kuzari da yamma. To kuma kuzarina da safe a wurin aiki ne. A wurin aiki ina da kuzari mai kyau.

Dangantakar mu da maƙwabta yana da kyau sosai. Dangantakar mu ne, mutum me dangantaka mai kyau ne. Bana son wahala na mutane kamani na iya dariya da mutane sosai, na iya magana da mutane. To in muna magana da mutane bana cewa ma na fi so ko suka fi ni muna magana da kyau. Kuma ace ma dangantakar mu da mutane kamar mutanen gidanmu, gidan wajenmu muna yin da kyau. Kowa in nayi gaisuwan kowa wanda ya gaishe ni in amsa.

Kudin wutar lantar mu a wata shine naira goma sha shida. Shine kudin wutar lantar mu a wata, a wata ba a shekara ba, a wata. To muna siya kamar sun goma sha biyu a shekara. E, ce to haka muke yi. To jiya ma muka siya na watan, na watan nan muka siya wutar, kudin wutar lantar saboda aka duka mana wuta saboda bamu biya ba, to shi muka je muka siya.

Son biyu muna share ƙura a gidanmu son biyu, saboda kun san yanzu lokacin ƙura ne akwai ƙura sosai. Idan kuka buɗe fur, wannan naku za ku gan waye ƙura ya shiga ko ƙofan ku, sai ƙura ya shiga. To dole a ce ka shaye ƙuran. Ko wanda lokaci ma ko ba ma da safe ba idan na gan ƙura a gida ko da yamma ne ma idan na gan ƙura a gida sai in share. Bana son ƙura bana son wai an bar mun ƙura a gida datti ne a yi.

Na, na fi son fensir saboda idan kana amfani da fensir za ka iya sharewa amma alkalami ba za ka iya share alkalami ba. Idan ka yi kuskure a alkalami to shike nan, kuskurenka ba canzawa sai ka kuma ba kyau. To ni gaskiya na fi son a amfani da fensir saboda idan na yi amfani da fensir zan iya share kuskure da na yi. Haka duniya ma gaskiya, duniya haka yake. Akwai alkalami a duniya, akwai fensir a duniya. Idan kana ƙarami shine fensir, idan ka girma shine alkalami.

Eh, a wurin aikin mu ina ba da shawara sosai ma ana tambaye ni kamar nine mai bayarwa da shawara a wurin aiki. A wurin aikin mu ni ce mai ba da shawara za a tambaye ni to za muyi wannan abun ko zamuyi wannan abun ya kika gani? Sai in ce to kuyi shi haka, kuyi shi haka. To nine a ce nine malama na ba da shawara a wurin aiki. To aikina ma kenan malaman ba da shawara a wurin aikin mu. Ina bada ma mutane shawara ko akwai wani wahala a wurin aiki sai wurin suka zo suka tambaye ni.

Eh ina amfani da net na soro. Haka ne ake faɗin shi, net na soro ba soro net ba net na soro. To ina amfani da shi sosai ma kaman a gidanmu saboda akwai soro ko muka sa maganin soro gaskiya ban san me yasa ba ko muka sa maganin soro sai dai dole sai ka ganka juya ka gan wai akwai soro a ɗaki sai mu ce yaya soro nan ya shiga mana ɗaki. To sai muka je muka siya net na soro sai net na soro muka sa.

Matashin da nake amfani da shi shine matashi guda, gudana guda huɗu. Ina amfani da matashi guda huɗu, a ce kamar a ce a rana ko, ko jiya nayi amfani da matashi guda huɗu. Wani lokaci kuma in yi amfani da matashi guda uku. Wani lokaci kuma in yi amfani da matashi guda sun da yawa. Matashina kamar ni yanzu matasa ce ni. Don ban yi tsoho ko ba, ni matasa ce. To ace dole ma sosai ma zan yi ta amfani da matashina sun da yawa. Don saboda duka ƙarfin da nake da shi kuma zan iya yin abubuwa.

Ina iya tafiya da kafa nesa sosai. Zan iya ma in kai, in yi tafiya, inje kasuwa in dawo da kafa. To ni ina son tafiya saboda tafiya na da kyau ma jikinka. Ace ma mutum ya kamata kana tafiya saboda in ka zauna a wuri daya ba kyau ma jikinka. Amma in kana ta tafiya, kana tafiya yana da kyau ma jikinka. Jikinka za kai gyaran jikinka sosai. To ni ina tafiya kowane lokaci. Bana ma son shiga mota.

Yanda nake son zama shine in zauna a ƙasa. To wani lokaci kuma ina zama a kujera wani lokaci kuma ina zama a ƙasa. To amma ni nafi son zama a ƙasa. Yanda nake so zama na saboda in samu jin daɗin cikina to a ƙasa ne. Idan ka zauna a ƙasa to zaka ji daɗin cikinka sai ka, zaka iya yin komi da kana so. To wani lokaci ma ni nafi son kwance. Idan na fara taɓa wayoyi na to nafi son ina kwance ina yin abin da nake so in yi a rana din.

Ina son dafa ƙwai na a cikin ruwa. To haka ake dafa ƙwai. Akwai irin inda iri biyu da ake yin ƙwai. Wani wansu suna son soya kwansu, wansu kuma suna son dafawa. To ni ina son dafa ƙwai na a cikin ruwa sai kugan na ɗuka ƙwai na wanke sai na saka cikin ruwa sai in ya dahu sai in fasa bayan sai in ci. Ko in ci shi da taliya ko in ci shi da shinkafa to haka nake so. To wani lokaci kuma idan zan ci biredi sai in soya ƙwai na in ci biredi.

Ni dai na fi son zama a kujera, na fi son zama a kujera da akwai su wurin da za ka iya sa bayan ka. To kun san tabarma ba yanda mutum zai ce ya sa bayan sa sai dai ka zauna a ƙasa haka kurun. To ni na fi son zama a kujera sai dai idan zan yi taɗi ko zan zauna a waje. To zama a waje shi na ke sa tabarma sai mu gan mu ka sa tabarma ba ma ni kaɗai ba da iyalin gidan mu sai mu sa tabarma a waje sai mu zauna. Idan muka sa tabarma a waje mu zauna sai kowa ya yi taɗi.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine kasuwanci da kana da mutane kuma za ka samu kuɗi. A duniyan nan ai to samun mutane shine komai. Ni indan ina yin kasuwanci na ina dariya da mutane. Ba na bari wai a ce wai ina neman kuɗi kawai, ba na neman mutane. Ina da na samu abokanai a kasuwanci da yawa. Abokanai da na samu a kasuwanci wallahi su suke taimake ni yanzu su ne abokanaina.

Eh ina kallon inuwa kamar da ɗare ma yanzun. Yanzun da ɗare ne kuma idan kuka duba waje za ku ga inuwa. Inuwa ɗin ya nuna yana ta haskaka wuta. To ina ma zama a, a dakina amma ina kallon inuwa ta waje. Yanzu ma ina kalla inuwan ina jin dadi idan na gan inuwa ya fita. Wani lokaci kuma idan na zauna a waje na kan so in kalla inuwa, na kan so ni da iyalina mu zauna muna ta kalla-kallon inuwa.

Eh ina iya yin iyo sosai ma ina iya yin iyo kaman jiya ne ko shekaran jiya ma to sai wata ta tambaye ni wannan abinda kuka tambaye ni yanzu wai a'a Diana kin iya yin iyo? Sai na gaya mata eh na iya yin iyo amma sai ta ce a'a in gaya mata yanda na iya yin iyo din sai na gaya mata wai yanda na iya yin iyo shine nakan shiga cikin ruwa sai in yi iyo.

Waya na, na daidaita haske da kanta. Eh kaman yanzu idan na kunna waya ta akwai haske amma ba wuta ba. Kaman idan nake so in kunna wutan waya ta to sai in kunna wutan da kai na. Amma dai idan haske ne waya ta na da hasken shi bama lallai sai na kunna da kai na ba. Wayan ma wani lokaci zai sa haske da kan shi ma ba wai lallai sai mutum ma ya kunna shi ba. Sai ka gan wayan ya kunna ma mutane haske. Kaman idan ka, dole ne ma idan mutum ya kunna waya sai ku ga haske.

Ina ajiye hotunan wayana a cikin wayana. Akwai wani wuri da ake kiranshi wurin ajiyan hoto a waya. To wurin ne mutum na ajiye hotunan. Indan muka dauka hoto a cikin wayana, akwai wani wuri a wayan, wayan zai ajiye maka hoto da kanshi. Ba wai sai ka ɗauka hoton ka kai wani wuri ba wayan ne zai ɗauka maka hoton sai ya ajiye maka da kanshi. To ni haka nake yi, nake ajiye wayata. Ina ajiye hotunana a wayana. Ina da hotuna da yawa. Ina da hotuna tun shekara biyar.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa. Idan za a yi ruwa sai kun ga na riƙe lema na, na je wurin aiki ko na fita ko ina zan je idan lokacin ruwa ne ina sa lema na a cikin jakana saboda bana ce a ce ruwan sama ya same ni a wani wuri. To dole ne ace mutum ya riƙe lema. To idan ruwa ya buga ka, kila ka zo ka yi ciwo. To ni bana son ma ruwa ya taɓa ni ba, musamman ma ruwan sama mai sanyi ɗin da zai iya sa maka tari.

A'a, a'a ni ban iya ƙidaya kayan yaƙi ba. Ban ma taɓa yin yaƙi ba. Ba lantama a ce na kiɗaya kayan yaƙi. Gaskiya ban taɓa ba. To ba zan, ban ma san yadda ake yi ba. Don ba a haife ni lokacin da ana yin yaƙi ba. Gaskiyanke nan ban taɓa yi ba kuma ban ma san ya kayan yaƙi yake ba ma. Ban taɓa ganin shi ba. Wallahi ban taɓa gan kayan yaƙi ba. Ban ma san yadda ake yi da kayan yaƙi ba. Gaskiyanke nan.

Aikin gida da nake yi kullum shine shara da goga da wanke wanke, aiki da nake yi kenan. Ina shara, ina wanke wanke saboda a gidanmu an raba ma kowa aiki da ya kamata ya yi a gidan nan. Kowa na da aikinshi idan akwai masu wanke wanke akwai masu shara akwai masu goga kasa akwai masu wanke kaya to ni nawa shara da wanke wanke ne kuma ina son aikina sosai.

Irin tsintsiya da nake amfani da shi shine tsintsiyan gwara. To tsintsiyan gwara na da daɗin shara. Idan ka yi amfani da tsintsiyan gwara ka yi shara, za ka ji daɗin ka. Za ka ga wai sharan na ta fita da kyau kuma baya ba ka datti, baya sa datti kuma in ka gama. To sune tsintsiyan gwara shine muke amfani da shi a gidan mu. Kuma tsintsiyan gwara na da araha, ya fi araha saboda ana yin shi da hannu ne irin ana samu da tushin gwara. Kun gane ko?

Irin wasa da nake yi a waje shine wasan buga kwallo. Wasan buga kwallo irin wasan da nake yi ke nan. Kamar nan sati nakan je in buga kwallo a wani wuri haka saboda ya kamata ace mutum na motsa jiki. Bai kamata ace kana zama a wuri daya ko wanda lokaci ba. Kamar yanzu da na yi kato to zama a wuri daya, bayi mutum na wasa yana salle ba. To irin wasa da nake yi ke nan, irin na buga kwallo kuma akwai wani da ake kiran shi wasan hannu.

Chabdi ina iya rera waƙa sosai. Idan na rera muku waƙa za ku ji dadi. Za ku ce Chab na iya waƙa sosai, to ni ina iya rera waƙa sosai. Kaman idan ina wanka ina rera waƙa, idan ina cin abinci ina rera waƙa ko ina ma iya rera waƙa a zuciya ta. Ina rera waƙa a zuciya ta sosai. Idan ina son waƙa sosai sai in ta rera waƙa ina ta rawa. A wayata akwai wani wuri, wani app da ake rawa da shi da ake rera waƙa zan yi ta ji.

Ina magance koke-koke da kyau. Ko wanda rana ina magance koke-koke da kyau. Ko ina na je ne ko ina gida ne ko ba na gida, ina magance kayana da kyau. Ni irin mai magance kaya da kyau ne. Ba na bari wai kayana yana ya babbaza a ko ina, ni ina magance kaya da kyau.